Kana iya rera waƙa? In ji wannan tambayar ke nan. A ina iya rerawa amma ba wai nawa na kai na ba. Sai dai idan na ji wata waƙar da tayi min, to nakan rera, nakan riƙa mami ina bi. So kuma in aka ce in sake rerawa, zan iya rerawa.

Wadanne tabba'a ta ce yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu a maka'aikata ce irin dai makaranta ne kamar yadda kowa ya sani dai makaranta ce tunda ni malamin makaranta ne kuma makaranta ce babba ba ƙaramar makaranta ba akwai firamare akwai nursery akwai sakandare kuma kowanne akwai section nashi.

Wannan tambaya tace yaya kake shaƙata lokacin hutu? Yace nake shaƙatawa lokacin hutu shine nakan kasance tare da iyalina. Mu rika hira mai daɗi. A tare ranar gaba ɗaya nakan ba musu lokaci sosai tun da sauran ranakun nakan je wurin aiki to in aka samu hutu sai ya zama ina tare da su. Idan kuma za mu fita irin wurin shaƙatawa ne to nakan tabbatar da cewa sai bayan sallar la'asar. Idan ƙarfe biyar haka lokacin rana ta yi sanyi, lokacin muke tafiya.

Tanbayar ta ce kana yin addu'a kullum? Kai, ayye addu'a ita ce makama sosai kuwa. A kowane lokaci kuwa ina cikin addu'a ne, da fatan nasara, da fatan rayuwa mai kyau da kuma fatan in ƙara lafiya gobe ranar alqiyama kuma in kasance waɗanda za su zamo a cikin inuwar da take ta Allah wanda babu wata inuwa sai inuwarsa.

Tambayar nan ta ce tana sabonta shirye-shiryen kwamfuta? Eh kwarai kuwa ina sabantawa, musamman idan suka zamo tsofaffin shirye-shirye ne a kai, so nakan sabanta su, ko don ya zama security ma. Da kuma kiyaye kwamfutar daga kamuwar virus.

Wannan tambayar ta ce, "Menene abin sha da kake fi so?" Wato abin nufi, menene abin sha wanda na fi so? Abin sha wanda na fi so, shine Sprite, amma na daina shan Sprite yanzu saboda ya haifar mani da matsala a baya. So! Yanzun nan na fi son wani energy drink wanda yake Fearless ko kuma, aa, Pop Power. So! Da shi nake yanzu na yi na yi lafiya ƙarama. So na fi son wannan.

Wannan tambayar ta ce, wane wasa kake son yi? Ah wasan da nake son yi sosai ko na fi son yi shine wasan ƙwallon kafa. Wasan ƙwallon ƙafa shine wasan da na fi so. Bayan shi zan iya ce wa ah wasan basketball. Ina son waɗannan wasanni. To to in kuma wasa ne na a zauna haka wasanni da ake yi to na fi son wasan ah game.

Wannan tambayar ta ce kana sanya, tunatarwa don ayyuka? Tabbas ina sanyawa. Hanyoyi guda biyu. Shine ta hanyar turawa saƙo a group na WhatsApp na makaranta da kuma turawa mutane individual ta saƙonni.

Tambaya ta ce nawa ruwa kake sha kullum? Ruwa guda nawa nake sha ko kuma lita nawa nake sha a kullum? A gaskiya ni ban kasance mai yawan shan ruwa ba. So wata ranga baɗi ma bana sha amma idan rana da kowa na sha to nakan sha eh 50cl ne na sache tuwata.

Don tace kana shuka tsire-tsire a gida? A'a, bana shuka tsire-tsire a gida, saboda gidan da ma nake ba nawa bane bari in shuka. So kuma bayan haka zan iya shuka tsire-tsire idan ya kasance maybe ni kaɗai ne a gida ko kuma gida na ne. Zan iya shuka saboda ina son tsire-tsire.

Kana ci da cokali ko hannu? Duka biyu ina ci da shi, amma yawancin lokuta na fi ci da cokali dan na fi ci da cokali sosai sama da ci da hannu. Saboda ni ina ganin ruwa ne kawai, ba na sha da cokali, amma komai ma ina yawan amfani da cokali.

Nan ta ce kana shan magani kullum? A'a, ba kullum nake shan magani ba saboda an yi shan magani kullum sai na mara lafiya. To ni kuma alhamdulillah da lafiya ta ai ba zan sha magani ina da lafiya ba. Ina dai cin abinci dai saboda ƙarin lafiya a jiki.

Sau nawa kake kallon madubi? To kallon madubi dai, ni bana cika kallon madubi. Saboda ni a matsayina na wanda yake namiji ina kallon abun ne, abune wanda mata suke abun nan da shi so ni bana cika kallon madubi. Sai in ta kama ni ke kallo amma kallon madubi ba aiki na bane. Wataramma sai ka ga na kai wata biyu ban kalli madubi ba.